Gaya mana game da wurin da kuke son kuma. Muna so mu kuma wani wurin da yake da nisa da mu saboda mu ƙara ilimi dangane da abun da ya shafi rayuwan duniya da sauransu.

Muna tsare kanmu, ah, ah, muna tsare kanmu don kada mu ɓata lokaci a waya. Ta hanyar sa tsara lokuta na amfani da wannan waya. Ah, musamman, ah, abubuwan da za ka yi sai ka tsara su ya zama lokaci kaza zuwa lokaci kaza zan yi kaza. Lokaci kaza lokaci kaza ba na amfani da waya bane da dai sauransu.

Ke samun saukar ruwa daga sama. Ah, damina ana samun yawaitan, ah, ah, saukar ruwa daga sama ta inda manoma suke kiwo suke noma, makiyaya kuma sukan yi kiwo da dai sauransu. Duk wannan yana taimaka musu, ah, tsugun saukar ruwa na taimakawa manoma da makiyaya gaba ɗaya.

A'a ban taɓa hawa jirgin ƙasa ba amma nakan gan shi yana wucewa a TV a fili da dai sauransu. Sanan jirgin sama ƙasa abu ne mai ban mamaki da sha'awa kuma zan so ace wata rana na hau saboda in ji tabbatar da yadda yake da dai sauransu kuma in amfana daga gare shi.

Ah, mugaggaisa da juna, ah shiga ofishi, ah in ƙara gyara shi bayan an share shi. In ɗan ƙara gyaggyara shi, sannan in ɗauko ayyuka ah da aka bari na jiya in akwai saura a ƙarasa sannan a ɗauko na yau a ci gaba da dai sauransu.

Gyaran babura da motoci sana'a ce babba wacce mutane kan yi saboda biyan, ah, samun abubuwan da za su, abun shiga da za su gudanar da rayuwarsu. Ah, sannan sana'a ce wacce, ah, mutum ke dogara da kansa har ma ya ɗauki wani ƙarƙashinsa da dai sauransu.

Ƙetare ƙafafu abune wanda ya danganta da yanayin zama, ko gajiya ko irin yanayin aikin da mutum keyi a zaune. Ah, musamman ƙetare ƙafafu, ah, mutum na ƙetara su ne lokacin da yake zama mai tsaho. Musamman ya gaji da ya zama dasu a miƙe, sai ya ƙoƙarin ya ƙetara su saboda ya samu sauyin zama don ya samu sauƙin hutun wannan gajiya.

Dangin itatuwa da ake ci musamman latas, lansir, ah akwai kabeji, ah akwai ɗinkin ah da dai sauran su duk waɗannan ganyayyaki ne da ake cin su ta hanyar sarrafa su da wasu abubuwa, ah, ya zama kuma abinci da zama ake ci kuma yana ƙara lafiya a jiki.

Eh, kana da amfani ga lafiya saboda takan ɗauke wa mutum damuwa, ta sa shi cikin nishaɗi. A yayin da mutum ke damuwa ko cikin nishaɗi, ya samu abu wanda ya faranta mai rai, ya sa shi dariya da sauronsa. Wannan yana rage damuwa da zai so kuma dariya ana ƙyaƙyata tana ƙarfi, ana yi a hankali. Ya danganta da irin abun, wanda ya ba ka dariya.

Ina shan ruwa matuƙa a kullum, ah, musamman a kullum nakan sha ruwa na leda guda shidda in ba rana. In ma yazamana rana ta yi zafi ana zufa da sauron su, nakan sha sama da shidda.

Akwai matuƙa wanda ada, ah, babu gine-gine matuƙa a yankin da muke, to amma shekaru bayan shekaru ya cike wanda a da akwai bakin rafi da ake shuka da sauran su, wanda duk yanzu an gine su sun zama gidaje. Wanda sun ma zo dab da ruwa.

Sabbin gine-gine masu kyau na zamani, yaga hanyoyi, sababbi na zamani, yaga kasuwanni, gurin shaƙatawa, dukka wa'yannan abubuwa ne wanda in baƙo yazo ya same su zai ji daɗi kuma zai nishaɗantar dashi.